Lokacin da babu wutar lantarki, na kan yi abubuwa daban-daban domin kada lokaci ya tafi a banza. Rashin wuta abune da mutane da dama suka saba dashi musamman ma a kasar mu. Saboda haka yanada ƙyau mutum yasan, ah, yadda zai shirya kansa a irin wannan lokaci. Da farko idan babu wuta da rana, na kanyi amfani da, ah, daman nan nayi ayyukan gida kamar su tsaftace gida, wanke kaya da kuma gyara wasu abubuwan da suka lalace. Waɗannan ayyukan basa buƙatar wutar lantarki kuma sannan suna taimakawa wajen rage nauyin, ah, ayyuka idan wuta ta dawo. Haka kuma idan babu wuta da daddare, nakan zauna da iyalina kuma mu tattauna. Wannan lokacin yana ƙara mana danƙon zumunci da kuma danƙon so da ƙauna. Domin kowa yana samun damar faɗar ra'ayoyinsa da kuma jin na wasu. Wani lokaci ma muna bada labarai ko kuma mu tunawa, ah, mu tuna da juna da abubuwan da suka faru a da, sai kuma duk ayi dariya ayi raha. Bugu da ƙari, na kanyi karatu da kuma, ah, hasken ranar ko kuma da fitila musamman ma idan inada littattafai ko kuma da qtakardun da nake son na karanta. Wannan yana taimaka mini wajen cigaba da karatu ko neman ilimi dukda rashin wuta. Idan inajin gajiya, nakan, ah, huta ko inyi tunani akan rayuwata da kuma makomata. Haka kuma na kan saurari rediyo mai amfani da batir domin jin labarai da kuma shirye-shiryen ilimi. Shi rediyo hanya ce mai kyau ta samun bayanai ko kuma nishaɗi ba tare da buƙatar wutar lantarki ba. A ƙarshe, lokacin da babu wutar lantarki yana koya mini haƙuri da kuma yadda zan sarrafa lokaci. Dukda cewa rashin wuta na iya zama abin damuwa amma idan mutum yayi amfani da lokacinsa yanda ya dace, zai iya zama lokaci mai amfani sosai.

Gaskiya a gidajen mu, bokiti kayan amfani ne da ba za a rasa ba, musamman ma saboda matsalar ruwa da ake fuskanta a wasu lokuta. A gida na muna da bokiti da dama da muke amfani da su a ayyuka daban-daban na yau da kullum. Akwai bokiti da muke amfani da su domin ɗebo ruwa daga rijiya ko kuma tanki. Waɗannan bokitin suna taimakawa mana, yana suna taimaka mana wajen adana ruwa domin amfani da shi wajen dafa abinci, wanka da kuma wanke wanke. Haka kuma muna da wasu bokitin da, zan ce musamman da ake amfani da su ne wajen wanke kaya da kuma tsaftace gida. Bugu da ƙari, akwai bokatan da ake warewa domin wankan yara ko kuma ajiyan ruwa a lokacin da babu ruwa. Samun bokiti masu yawa yana sauƙaƙa rayuwa domin kowane bokiti yana da aikinsa na musamman. Wannan yana hana ruɗani da kuma tabbatar da tsafta a gida. Haka kuma bokiti suna taimakawa mana sosai a lokacin da babu wutar lantarki ko kuma ruwan famfo. Irin wannan lokaci, bokitin da ake, aka riga da aka cika da ruwa suna zama abin dogaro. Saboda haka muna ƙoƙarin kula da bokitan mu da kuma tabbatar da cewa suna cikin tsafta. A ƙarshe zan iya cewa a gida na muna da bokiti da yawa domin buƙatar gida ta haka ta buƙatar gida ta, tana buƙatar bokiti sosai. Samun bokiti masu yawa yana taimakawa wajen sauƙaƙa ayyukan gida da kuma rayuwar yau da kullun gaba ɗaya. Kun ga ba zan iya fitowa na ce muku kaman bokitina kaza ba. Dan idan na ce muku bokitina sun kai kaman guda ashirin to ban yi karya ba. Tabbas sun kai ashirin in ba su fi ba ma. Dan ko da na fara lissafa muku a bayi kaɗai ina da guda uku. To bare kuma aje ga shi madafa guda nawa nake da shi. Kafain aje da kuma can tsakar gida waɗanda nake da su. Ga kuma waɗanda na zuba ƴaƴan itatuwa waɗanda na yi shuki. Aƙalla ina da su sun kai ashirin.

Eh, nakan kunna Bluetooth kusan a kowacce rana domin Bluetooth yana zama wani muhimmin a ɓangare na rayuwata ta yau da kullum. A wannan zamani na fasaha, Bluetooth yana sauƙaƙa sadarwa tsakanin na'urori ba tare da amfani da igiya ba kuma haka yana taimakawa sosai a wurare daban-daban. Da farko, nakan kunna Bluetooth domin amfani da, eh, belun, da belun, ah, kunne, ah, belu-- be-- eh, belun kunne mara igiya a wurin aiki ko lokacin tafiya. Ah, belun kunne yana taimaka mini wajan sauraro, ah, sauraron sauti ko kuma karatu ba tare da damun mutane a kusa da ni ba. Bluetooth yana ba ni damar haɗa wayata da belun kunne cikin sauƙi ba kuma, ba kuma tare da, ah, wahala ba. Wannan yana ƙara min jin daɗi da kuma kwanciyar hankali, musamman idan ina son mai, ah, maida hankali ga abin da nake so na saurara. Haka kuma nakan kunna Bluetooth domin karɓar ko aika, ma, bayanai tsakanin wayata da wata na'ura. Wani lokaci ina tura hotuna, bidiyo ko kuma, ah, wasu bayanai zuwa wayar, ah, wani ko kuma na karɓa daga wayar wasu. Bluetooth yana sa wannan aiki ya kasance cikin sauri kuma ba tare da buƙatar intanet ba. Wannan yana da amfani sosai, musamman idan intenet ko kuma idan ana son aika abu cikin gaggawa. Bugu da ƙari, bugu da ƙari, Bluetooth yana taimaka, ah, wa wajan amfani da wasu kayan aiki na zamani. Akwai lokuta da nakan, ah, haɗa wayata da na'urar mota domin sauraron rediyo ko, eh, kiɗa yayin tuƙi. Wannan yana taimaka mini in tuƙi, in yi tuƙi cikin natsuwa ba tare da riƙe waya a hannu ba, wanda haka yana ƙara tsaro a hanya. Haka kuma akwai wasu na'urori kamar agogon zamani da ke buƙatar Bluetooth domin su yi aiki, ah, yadda yakamata. Duk da waɗannan fa'idodi, in-ina sane da cewa, ah, kunna Bluetooth kullum yana iya shafar batirin waya kuma saboda haka ina ƙoƙarin kashe shi idan bana buƙatarsa. Wannan yana taimaka mini wajen adana batir da kuma, ah, kare wayata daga yin zafi ko kuma gajiya. Haka kuma in ina kula da tsaro domin barin Bluetooth a kunne ba tare da buƙata ba na iya bai wa wasu damar, ah, shiga wayar mutum idan bai yi, ah, taka tsantsan ba. Haka kuma amfani da Bluetooth ya koya mini darasi game da sarrafa fasaha. Fasaha an ƙirƙiro, ƙiro ta ne domin taimakawa ɗan adam amma bai kamata a riƙa cutar da shi ba. Saboda haka ina amfani da Bluetooth ne kawai idan akwai buƙatarta kuma ina ƙoƙarin amfani da shi cikin hikima da kuma tsari. A ƙarshe, zan iya cewa nakan kunna Bluetooth ina, ah, kusan kullum amma ba tare da saƙ-ah, sakaci ba. Ina amfani da shi domin, eh, belun kunne, ai-aikawa da saƙo da kuma hada-hadar yau da kullum. Da kuma Bluetooth yana da buƙatar amfani a rayuwa yau da, a rayuwata ta yau da kullum amma yakamata, ah, mutum ya san yadda zai yi amfani da shi yadda ya dace. Idan aka yi amfani da fasaha cikin tsari, yana sauƙaƙawa.

Wato a rayuwata akwai abinci da dama da a nake a jin daɗin ci. Amma gaskiya abinci da yafi mini daɗi sosai shine tuwo da miyan kuka. Wannan abincin na gargajiya yana daga cikin abincin da Hausawa suke fi sukafi so. Kuma yana da ɗanɗano mai armashi kuma yana da amfani ga lafiya. Da farko tuwo abinci ne mai cika cike da kuzari. Ana iya yin sa da dawa ko kuma da masara ko kuma da shinkafa kuma yana bada- bawa jiki kuzari da ake bukata domin yin aiki, aiki da kuma aikin ƙarfi a kowane lokaci. Idan aka haɗa shi da miyan kuka sai ɗanɗanonsa ya ƙara armashi. Miyan kuka tana ɗauke da ganye masu amfani ga kuma- ga jiki ga kuma sinadari mai ƙarfafa jiki musamman ma wajen ƙarfafa tsoka da kuma taimakawa a wajen narkewar abinci. Haka kuma abinci- abinci yana sa mutum yaji gamsuwa bayan ya ci. Yawanci idan na ci tuwo da miyan kuka ina jin cikina ya cika sosai. Zuciyata na annashuwa kuma ina jin daɗi. Ina jin daɗin cin abinci sosai. Wannan abincin ba komai ba- ba kawai don ba ƙoshi bane har ma yana kawo jin daɗi da kwanciyar hankali a jiki, a jiki da kuma rai. Bugu da ƙari tuwo da miyan kuka yana tuna mini da gida da kuma iyali. Yana kuma ƙara tuna min da lokutan da ake cin abinci tare da dangi. Ana hira, ana dariya da kuma nishaɗi. Wannan yana ƙara jin daɗi, yana ƙara min jin daɗi don cin abinci. Domin abinci mai daɗi yana da alaƙa da yanayi da kuma tunanin mutum. Lokacin da na ci shi ba kawai jiki, wai ba kawai jikina yake gamsuwa ba har zuciyata da tunanina ma duk suna gamsuwa suna sani jin daɗi. Haka kuma wannan abincin yana da sauƙin haɗawa idan an san yadda ake yi. Duk da cewa yana buƙatar lokaci da kuma kulawa wajen dafa shi. Sakamakon ɗanɗano da kuma jin daɗinsa yana sa duk wahalar ta zama aah daraja. Wannan ya sa- wannan ya sa nake jin daɗin cin tuwo da kuma miyan kuka fiye da sauran abinci. A ƙarshe zan iya cewa abincin da yake aah sa ni jin daɗi shine tuwo da miyan kuka. Yana haɗa aah kuzari, ɗanɗano mai kyau, amfani ga lafiya da kuma tunatarwa ga gida da iyali. Wannan abincin na gargajiya yana daga cikin aah abubuwan da na fi so kuma- kuma kuma ko wane lokaci da nake ci ina jin daɗinsa sosai da sosai domin yana ba ni nishaɗi, yana sa mini annashuwa kuma yana ƙara mini ƙarfi da kuzari. Gaskiya ɗanɗanonshi tana burge ni sosai.

Hakikanan al'amari, idan zan zabi tsakanin kofi ko shayi, ni nafi son shayi. Shayi abinci ne mai sauƙin sha, mai ɗumi kuma yana kawo jin daɗi da annashuwa a jiki da kuma rai. Ko da yake kofi yana da armashi da kuma sa kuzari, amma shayi yana da wasu fa'idodi na musamman da nake jin daɗinsu. Da farko, shayi yana taimakawa wajen samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali, musamman idan an sha shi da ɗumi, lokacin safe ko kuma bayan aiki. Shayi yana taimaka mini in huta, in dawo da ƙarfi da kuma in natsuwar tunani. Wannan, wannan nasa, ah, mutum yafi jin daɗi fiye da lokacin da bai sha ba. Haka kuma shayi yana da amfani ga lafiya. Yawanci shayi yana ɗauke da sinadari na da take, ah, taimakawa jiki musamman wajen narkewar abinci da kuma kiyaye lafiya gaba ɗaya. Idan an sha shi ba tare da, ah, yawan sukari ba, shayi yana taimakawa mutum da kuma samun kuzari a hankali ba tare da nauyi a ciki ba. Kugu da ƙari, shayi yana kawo zumunci. Yawanci a al'adarmu shayi ana, ah, shansa ne tare da abokai da kuma dangi inda ake hira, dariya da kuma tattaunawa musamman ma da yamma ko kuma in ce a majalisa. Wannan yana ƙara jin daɗi fiye da, ah, kawai shan abin sha shi kaɗai. Shayi ba wai, ah, kawai don shan, ah, saba ne har ma yana kawo haɗin kai da kuma nishaɗi a tsakanin mutane. Duk da haka akwai lokutan da nakan sha kofi musamman idan ina buƙatar kuzari cikin gaggawa ko kuma lokacin da nake son mayar da hankali sosai. Amma gaba ɗaya shayi shine abinda nake fi so nafi so sosai sabida ɗanɗanon ka kuma amfani ga lafiya da kuma jin daɗi dinsa a jiki da kuma rai. A ƙarshe zan iya cewa ni nafi son shayi fiye da kofi domin yana kawo natsuwar, natsuwa a kuma, eh, lafiya ga kuzari da kuma jin daɗi ya yi a kanta. Ko da ke kofi yana da amfani, shayi yana da armashi na musamman da nake jin daɗinsa sosai.

To, wannan tambaya gaskiya tana da ban sha'awa sosai, saboda kowane mutum yana da yanayin da yake jin daɗinsa. Ba ni da son wurare masu hayaniya sosai. Wuraren da hayaniya ke da yawa suna sa ni jin gajiya a hankali. Gaskiya, yana sa ni rashin natsuwa da kuma rashin iya maida hankali ga abin da nake yi, kuma yana sa ni jin ciwon kai. Wannan na iya shafar jin daɗin rayuwata da kuma aikin yau da kullun gaskiya. Da farko wurare ran hayaniya suna haddasa damuwa ga ƙwaƙwalwa lokacin da kake cikin hayaniya mai yawa kamar chinkoson titi, kasuwa mai tarin jama'a ko kuma wuraren da ake takara da kuma waƙa ko ƙarar injina. Ƙwaƙwalwa na samu nauyi sosai, ba wai kawai ji bane har zuciya da kuma tunani na kan yin aiki da ƙarfi domin tana, ana damun ta sosai. Gaskiya, tana tace abin da take faruwa a ƙasa. Gaskiya, tana tacewa abin da ke faruwa kusa kafin ta kai shi can cikin me ake cewa ƙwaƙwalwa. Wannan na sa mutum jin gajiya da kuma gundura cikin sauri. Haka kuma wuraren hayaniya suna hana natsuwa idan ina son yin karatu, aiki ko kuma tunani mai zurfi. Ina buƙatar wuri mai shiru da kuma kwanciyar hankali. A wuraren hayaniya, hankali baya iya maida hankali gaskiya. Baya iya maida hankali sosai saboda kowane sauti yana jawo hankalin mutum. Saboda haka nakan guje, nakan gujewa irin waɗannan wurare idan ina buƙatar abubuwa masu buƙatar hankali. Bugu da ƙari, wuraren hayaniya suna iya shafar lafiyar jiki da jin daɗi gaba ɗaya. Sauti mai ƙarfi na iya haddasa ciwon kai, gajiya ko rashin natsuwa. Idan mutum yana yawan zama a wuraren hayaniya yana iya shafar baccinsa da kuma rage masa ƙarfin jiki. Wannan ya sa nake ganin wurare, wuraren shiru ko waɗanda ba su cika hayaniya ba sosai suna da amfani sosai ga lafiya da kuma jikin ɗan adam da kuma jin daɗin ɗan adam. Hakazalika, uh, uh, uh duk da, duk da haka akwai lokutan da nakan, nakan sami amfani ko kuma in ce ina jin daɗin wasu wurare masu hayaniya gaskiya. Misalin wuraren taro, ƙushe gulgula inda ake rawa da kuma waƙa na iya, na iya kawo nishaɗi da kuma farin ciki. Musamman inda akwai kamar irin ana biki haka ko kuma inda akwai abokai da kuma dangi, ɗayan uwar abokan arziki. Wurare irin wannan suna da muhimmanci domin nishaɗi da kuma haɗin kai amma ba zan zauna a wuraren hayaniya har tsawon lokaci ba gaskiya. A ƙarshe zan iya cewa a ba ni da son wuraren masu hayaniya sosai domin suna hana natsuwa, suna hana hankali, suna sa hankali ya gaji kuma suna iya share lafiya amma ina iya jin daɗin wasu lokuta na nishaɗi a irin waɗannan wurare. Amma fa yana da kyau mutum ya san lokacin da zai kusanci wurare masu hayaniya da kuma lokacin da ba zai kusanci wurare masu hayaniya ba. Kuma lokacin da mutum zai kusanci wurare masu natsuwa domin samun lafiya.

Eh nakan yi amfani da matashin wuya domin yana da matakar amfani ga lafiyar jiki musamman kuma ga wuya da baya. Matashin wuya yana taimakawa wurin ya samar da kwanciyar hankali da kuma a lokacin bacci da kuma natsuwa. Kuma yana samar da bacci a lokacin bacci ko hutawa kuma yana samar da natsuwa kuma yana rage gajiya da kuma ciwo da ke iya tasowa saboda rashin daidaituwar bacci da daidaituwar shi kai ba wurin bacci. Da farko amfani da matashin wuya yana taimakawa wajen daidaita wuya da kuma kai yayin bacci. Idan wuya ba ta samu natsuwa ba ko kuma ba ta samu matsayi mai kyau ba mutum na iya tashi da ciwon wuya ko kuma ciwon baya. Amma idan an yi amfani da matashin wuya mai kyau wuya tana samun tallafi kuma jiki yana samun kwanciyar hankali. Haka kuma matashin wuya yana da amfani lokacin tafiya mai nisa idan mutum yana cikin mota jirgin sama ko bas. Matashin wuya yana taimakawa wajen rage gajiya da kuma ciwon wuya saboda zama na dogon lokaci. Wannan yana sa tafiya ta zama mai sauƙi da kuma tayi daɗi. Bugu da ƙari nakan yi amfani da matashin wuya lokacin hutawa ko kuma kwanciya da rana yana kuma taimaka mun in samu hutu cikin gaggawa ba tare da jin ciwo a wuya ba. Wannan wannan ma na da amfani sosai musamman idan mutum yana da aiki mai gajiya ko kuma yana zama na lokaci na dogon lokaci. Duk da haka ba kowane lokaci nake amfani da matashin wuya ba. Idan bana jin gajiya ko kuma ina kwanciya a gado mai matashi mai kyau ba lallai in yi amfani da shi ba. Amma idan na ji gajiya ko kuma wuya na na na yi mini ciwo to ina da matashin wuya domin yana zama a yana zama mini babban taimako. A ƙarshe zan iya cewa nakan yi amfani da matashin wuya saboda yana taimakawa wajen lafiyar wuyata kuma yana rage mini gajiya kuma yana ƙara jin yana ƙara jin daɗin lokacin bacci ko kuma yana ƙara mini jin daɗin lokacin bacci ko kuma tafiya. Ƙaramin abu ne amma amfaninsa babba ne a rayuwar yau da kullum. Shi ya sa nake ƙaunarsa sosai. Tsabar haken ƙaunan matashin wuyan da nake yi ina da su launuka iri iri domin ina jin daɗin amfani da su a kowacce lokaci a kowacce rana. A duk sanda zan yi tafiya a duk sanda na ji ina jin kasala a duk sanda na ji ina jin gajiya. Hakikanin gaskiya ya zame mini garkuwa ya zame mini fansa a lokacin gajiya.